Kana kwana a ciki? Eh ina kwana a ciki, saboda kwana a ciki yafi kwana a waje daɗi. Saboda in ka kwanta a waje sauro zasu cije ka amma in ka kwanta a ciki to sauro baza su cije ka ba.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Eh ina ajiye kwafin bayanan mu, saboda shi ajiye kwafi yana taimakawa, ya zama na kana da wasu kwafin a ajiye. Amma in baka ajiye kwafin bayanai ba, zai zama na ba ka da kwafin. Idan kuma ka rasa wanda ka ajiye shi kenan sai ka nemi sabo.

Kana sanya agogo a hannu? Eh, ina sanya agogo a hannu amma ba kullum ba. Wasu lokutan na kan sanya agogo a hannu, wasu lokutan kuma bana sanyawa.

Kanafi son kofi ko shayi? Na fison shayi saboda shayi yafi kofi daɗi, shiyasa na fi son shayi akan kofi.

Kana da dabbar gida? Eh ina da dabbar gida. Ina da kaji, ina da mage, ina da akuya. Sannan ina da talotalo kuma ina da zabo.

Wani aikin gida kake yi kullum? Wani aikin gida kake yi kullum? Kullum ina yin share-share da goge-goge da kola.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh ina biyan kuɗi ta waya. Ina biyan kuɗin makaranta, sai kuma kuɗi idan na yi siyayya ko kuma inna yi siyayya ta online da Baba Express.

Kana ficikin tufafi? Eh ina fikicin tufafi, saboda fikicin tufafi yana da matuƙar amfani. Shi yasa lokaci bayan lokaci nake yin ficikin tufafin.

Kana tafiya da sauri? A'a, bana tafiya da sauri. Ina tafiya a natsane saboda sauri a matsayina na ta mace bai dace da ni ba. Ina yin tafiyana a hankali, a hankali.

Yaya kake, yaya kake bikin ranar haihuwa? To ni dai har ranar haihuwan mata zo ta wuce, ban gane ta wuce saboda talauci yayi ma mutum yawa. Sai dai idan ko banki ko wani Facebook sun turo maka happy birthday, shine kake tunawa ma da yau ashe ranar haihuwa na ne.